Ni na fi son cin furen zogale saboda yana da daɗi sosai. Amma haka ma da ƙuli ƙuli ma muke yawancin furen zogale. Saboda idan ka ci shi da abinci yana, yana sa ƙarfi, yana gyara mutum, yana ba da lafiya. Shi fure, fure na zogale.

Ni fa ban ma san ma yan da ake amfani da lema ba soboda ban riƙewa lokacin ruwa. Maganar gaskiya. So ni wahala ma ni ke ganin shi. Don ka riƙe, ko ka riƙe lema jiƙewa za ka yi. Yanda ake ruwa da iska a nan Najeriya, dole ne mutum ya jiƙe. Ni ba ma iya amfani da lema ba gaskiya. Sai dai na riƙe shuku don rana amma dai ba dai don ruwa ba.

Eh, to bazan ce na iya tuƙin mota ba don yanzu haka ina koyan yanda ake tuƙin mota ne. So bangama classes ina ba to amma dai kai wata uku kenan wai ina ta koyan yadda ake tuƙa motan nan. Ko da yake mai koya mun ne shi dai to baya zama, yana abubuwa da yawa. To sai dai ranan da ya samu lokaci shi ne yake zuwa muje mu koyan mota. Amma dai idan ka bani mota zan iya tuƙawa auto dema. Tun tun auto zan fi iya tuƙa shi de de.

Eh wani lok ina yawan ajiye kwafin duk bayanina. Duk dai abunda nayi ina yawan ajiye kwafin nasu a Gmail ina. Hakanan muke amfani da muke ajiye wa ko kuma ka gama dole ne ma in iya ajiye kwafi saboda babana da san da son kwafi so sai mu je muyi photocopy nasu hakanan muke yi. Ina yawan ajiye gaskiya ina iya ajiye kwafin abubuwa da yawa. Ina ajiye abun bayanaina da yawa ina da su.

Mai na shafawa ku na amfani da shi a kicin? Mai dai idan mai na shafawa ne ina amfani da man kaɗe ne, shi ne kuma gaskiya. Sai lokacin iska nake sawa, sai iska ya yi iska shine zan tuna ya kamata in shafa. Mai don jikina fari yake yi sosai. To shine sai in shafa man kaɗe, shi nake amfani da.

To ni gaskiya na iya jira wallahi tun da ba a sauri nike yi ba to ina da hankuri sosai. Zan jira ko wani irin lokaci zai ɗauka ni zan jira in bi layi har ya zo kai na. Ko a banki ne ko a gidan mai ko a makaranta ko dai a ko'ina ne dai ma ko wurin an san abinci ne. Ni na iya ina da hankurin nan na bin layi sosai.

Eh ina jin tsoron ƙwari. A'a bande cika jin tsoron ƙwari haka nan, amma dai cinnaka kai. Ko min baccin da nake yi, cinnaka ace ya faɗo daga sama. Sai na ji shi. Tsoron cinnaka nakeyi. Kuma indai ƙwari masu tashi masu flying kenan, gaskiya ina tsoron su suma.

Eh ina kwana a ciki, cikin ɗaki ba. A cikin ɗaki nake kwana saboda irinsu macizai da ke waje kuma sauro to shiyasa nake kwana a ciki. Amma dai idan lokaci, idan dai zafi ya yi zafi dole mutum ya fice waje yaje ya kwana. Amma dai a yanzu dai ciki nake kwana saboda akwai iska.

Ooo! Kun zo worin, ayi abincin gargajiyan da na fi so shine shinkafa da wake wato garau-garau shine abinci na inga yamuku. In ji na samu shinkafa da wake, hmmm! Aljanna kenan ko kuma eh tuwon shinkafa da miyan wake, ah! To Allah mun gode ma amma dai sune da na fi so. Tuwon shinkafa da miyan wake da shinkafa kuma da wake garau-garau shine abincin gargajiyan da na fi so. Kuma ina son masa, eh ina son masa gaskiya.

Ah! Irin miyan da na fi so miyan da ya ji nama, nama Alhaji ya ji hanta. Miyar da ya ji hanta, wato irin ace a yi miyan zogale da hanta dinnan. Ai! Allah ka ba mu kuɗi. Ina kuma ina son miyan, miyan wake shima. Ina son shima kuma ka sa mun ganda a miyan duniya.

Yanda nake koyan fasaha sabo shine ko in kalla bidiyo ko in karanta yanda ake yi. Hakanan ne nake koyan fasaha. Dan ko me na gani sai naje na shiga Google, naje na duba yaya ake yin shi ko in tambayi AI irin Gemini, in tambaye shi ya ake yin abu. Mene ne wannan abun? Ya zanyi in same shi. To, hakanan ne dai nake koyon fasaha ta. Kodai idan naga aboki na ya iya abu sai in tambaye shi.

To, abin da ke sa ni yin dariya? To, ni ba zan ce ba ga abin da ke sa ni yin dariya ba dan ni fa ban cika dariya ba haka nan sosai. Amma dai to, barin ce dai barkwanci, barkwanci na sa ni dariya. Amma dai to ba kowane irin barkwanci ba fa amma dai idan ace mutum da ya yi abu, irin bai yi daidai ba to zan iya mai dariya. Ace mutum ya cika baki to zan mai dariya abin da yayi.

Bikin wanda na fi so shine bikin da za a ci abinci, a ci abinci ba ruwa na dai da casu amma dai a ci abinci mai kyau, a ci nama, a yi dariya, a ga abokanai, a yi wasa. Shine bikin da na fi so. Hai, bikin duk dai bikin da za a ci nama a kira ni ko ina ne kuwa. Ina nan zuwa mu ci naman nan.

Gaskiya dangantakarmu da abokan aiki ba dai wani dangantaka sosai. Inda aiki ake kowa dai yayi idan an tashi kowa ya kama harkan gaban shi. Mu ba 'yan'uwan juna ba ne, kawai wurin aiki ne muka san juna amma ba wani babban dangantaka da inda nake aiki da su haka na.

Wurin da nake son ziyarta shine wurin da ake cin abinci ko wurin da zan je in samu nishaɗi na. Amma dai ko in je in kalla mutane na buga ƙwallo gaskiya ina son ziyartar irin wurin.

Ruwan da ni ke sha kullun ina ga ina shan ruwa lita biyu kullum. Kullum Allah, kullum na Allah ina shan ruwa lita biyu. Dan water is life aka ce kuma a hausance shi ne ruwa shi ne rayuwa. Kuma to dole mutum ya sha ruwa sosai kuma ko likitoci ma sun ce haka. Mutum ya sha ina lita biyu a rana ko to ina kokarin shan haka nan.

A'a ba dole ba, irin sanyin da ake yi ai dole in lullube da bargo. Kai ni ko min zafi ma idan ba na lulluɓe da bargo ba kafin in kwanta. Ba ya iya ma bacci. Dole ne to ya zama, ya zama jigina. Wai dole ne in lulluɓe, indan ya so idan na fara bacci sai in cire shi gaba ɗaya amma dai lulluɓe da bargo ya zama dole a yanzu saboda iska ake yi, hamatan kenan yanzu.

To, sa'o'in da nake kallon wayana da, ai ba dai sa'o'i ba. Ai sai dai awanni ba maganan saoi sa'o'in da nake kallon waya. Dan ni kullum cikin taɓa wayana nake, ko wane lokaci, kowane minti, kowane sa'o taɓa wayana. Kawai nake abu na ba ruwana.

Abincin da nake yi da ragowar abinci shine zan ajiye, in kai kicin tunda dama muna da masu aiki. To idan sun zo aiki sai su su ɗauka su ci ko kuma in ajiye don nima in ci anjima. Tunda kunga aibe da kyau dai mutum ya zubar da abincin ci. Ko dai kayi kyauta da shi ko kai ka cinye. To haka nan nake yi.

Gaskiya lokacin shekarar da na fi so shine lokacin ruwa. Gaskiya ni dai na fi son lokacin ruwa duk da dai to ruwa ma idan ana ruwa sai yahana ka fita. Amma dai lokacin da na fi so shine lokacin ruwa tunda ba sanyi ba zafi dai yanayi, yanayi da gade shi nan ne dai to na fi son irin lokacin nan.

Ni abin da ni ke ci a wurin aiki, to ni ba zai wuce taliyan turawa ba, indomie, indomie da ƙwai. Shine ke ci a wurin aiki. Don kuma rana yayi sai in je in ci sakwara ko in ci wara ko in ci gurasa. Ko kuma wani lokaci kuma idan ina jin ƙyuya kawai saidai in samu biscuits in ci, in ci da lemu. Shikenan.

App din da nike amfani da shi gaskiya saboda sakoni shi ne WhatsApp ko Snapchat ko Facebook ko Twitter gaskiya iya wayanan da su nike amfani aika sakoni na dan sun fi sun fi sauƙin amfani, shi ya sa nake amfani da su.

Ba na gaya muku ɗazun ba Abincin da nafi so shine shinkafa da wake. Naman akuya ne, kuma dai ada ina son biredi amma yanzu kam a'a, shinkafa da wake ko miya, ah abin nan na shinkafa, tuwon shinkafa da miyan wake sune nafi so gaskiya. Kuma ina son ah abinci dai mai nama.

Eh mana, ah ni ɗan gargajiya ne mana na iya kunna wuta. Ba dole ba, dole ne matum ya iya kunna wuta. In ba haka ba kasha, ƙasha mamaki cikin daji. Dole ne ya iya kunna wuta, idan na iya kunna wuta ma har da ashana, ko da dutse ko dai da ƙuma. Kuma menene dai zan iya kunna ma wuta da shi don dai har zai yi wuta.

Irin wayar da nake amfani da ita shine Samsung shine nake amfani saboda yana min komai da nake so. Shi Samsung um yana da, kai Samsung waya ne mai kyau kuma kun ga riƙe caji. Waya Samsung S21 ma nake amfani da. Ina son shi sosai ga camera din kyau amma yanzu dai ina so in canza ko koma Samsung S23.

Eh wayana na cika ajiya mana sosai ma. Ai babban ajiya wayan ke da saboda yana da girma sosai. Kuma yana cikashi dai wani lokaci amma dai akwai girma wurin ajiya na waya Bakina na ciwo ma sosai bayan wannan abin da nake yi.

So nawa nike wanke tufafi? Idan a sati ne to sau ɗaya nake wanke tufafi. Idan kuma waya ace ina wanke wa ne so biyu ko so uku irin ace idan na fara wanki saboda sabulun da ke cikin kayan tufafin su fita. Amma dai so ɗaya a wata wai so ɗaya a sati nake wanke tufafi na.

A'a, humm asa mana shinkafa dafaduka mai kyau zazzafa. Wallahi sai shinkafa. Wa yake son tuwo, tuwo ai, Cin dole ne ake mana amma dai shinkafa shine aka aiko mana duniya mu ci amma duk ma wanda ya kawo cin tuwo mts, ka to Allah dai ka kare amma dai shinkafa shine duniya dafaduka mai kyau zazzafa ringim, ringimgim.

A'a gaskiya ni bana cin tafarnuwa. Dan ba abu mai daɗi bane balan ta. Na ma in ce wai zan ci, bana ma son shi ko kaɗan. Bana ma son shi ma kusa da yin shi tafarnuwa ba. A'a abinci na bane. Amma dai ku turawa ai ku suna son cin tafarnuwa sosai. Ni ma nikan a'a.

Launin da na fi so shi ne launin garin, ruwan ganye kenan ko kalan ganye. Gaskiya shi ne launin da na fi so a duniyan nan. Dan ba launin da nake so kaman shi sai kuma to ni ba wai na san launi, launayen bane a Hausa amma brown shi ne ruwan ƙasa ko to ina son kalan ruwan ƙasa sosai sai kuma fari ina son fari launin fari.

Eh mana, ina kunna-- bana ma kashe Bluetooth. Dan Bluetooth dina kullum a kunna yake. Toh ban ga amfanin kashe shi ba, tunda ba komai dai da zai iya samun waya. Ina kallo Bluetooth dina kullum a kunne yake, ba a kashe wa. Sai dai idan ko na sa wayan a jirgi sai ya mutu da kanshi, na manta in kunna. Amma dai kullum Bluetooth a kunna yake.

A'a, cikin ɗan ɗakina da duhu ban cika san gaskiya a ɗakina ba, da duhu. Ko da rana ne da duhu, ko da yin ganyen ɗakina ta ga ɗaya yake da to. Dole ne in buɗe shi in sha iska kafin zafi ya kashe ni, amma dai ina-ina fi son ɗaki gaskiya da duhu. Dai yanzu ma a haka ma ɗakina ma babu fitila, ba babu.

A'a ban iya tsalle da igiya ba. Dan tuwa nan ƙasar mu Najeriya ai ba'a ma wannan wasan banza. Amma kan duk de ranar da Allah ya sa naje turai domin in gwada wannan tsalle da igiya. Amma a yanzu dai dole mu yi hankuri sai dai mu kalle su a TV ko a waya. Shi tsallen igiyan ba sai ba a iya buga siket yamma ta buga tara ba.